Wane 'ya'yan itace kake fi so? 'Ya'yan itacen da na so shine ayaba da abarba. Da ayaba da abarba suna mun dadi sosai. Suna shiga inda ya kamata. Duk sanda ina ji na-- bana jin dadi sosai idan na samu ayaba na ci, na ci kaman guda uku zuwa huɗu. Sai inji duk jikina ya mun yanda nake so. Dan saboda shi ayaba yana bada ƙarfi. Akwai kuma wani abu da yayana take yi da mangwaro. Tana maida shi ne yayi kaman, kaman jus haka. Saboda haka ina son mangwaro ma sosai. Saboda haka da ayaba, da abarba da kuma mangwaro sune 'ya'yan itacen da na so.

Ka fi son tufafin auduga ko siliki? To gaskiya ni na fi son tufafin auduga. Saboda ni namiji ne kuma baikamata muna sa siliki ba. Tunda a arewacin Najeriya musulmai basa musulmai mazaje basa sa siliki. An hana mu da saka wannan. Saboda haka na fi son auduga saboda shi na fi sawa kuma dai yana baya da baya damun mutum idan ka saka auduga sosai baya damun ka idan dai tufafin auduga ne baya damun ka kuma zafi baya damun ka sosai. Saboda haka na fi son tufafin auduga.

Ka iya busa tsaki? A'a ban iya busa tsaki ba. Tun ina yaro dai ina ganin wasu na yi sosai kuma inata so in koya amma hayyau ban iya ba. Amma ina ga gaskiya nan gaba idan na samu wanda ya iya sosai don tambaye shi ya koya mun ko kuma in je in kalla bidiyo na yanda a ke yi nima in koya in iya.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh me zai hana? Ina sha mana. Ai ruwan 'ya'yan itace na da daɗi. Yana da daɗi sosai shi ya sa ina sha. Mutane da yawa ma na sha. Ni a rayuwa na ma ban taɓa ganin wanda baya shan ruwan 'ya'yan itace ba. Saboda abu ne mai daɗi sosai kuma za ka iya haɗa shi da abubuwa da yawa ka ji daɗin ka.

Kana duba daftarin kuɗi? Eh ina duba daftarin kuɗi amma ba, ba sosai ba. Zan iya cewa so, so, so ɗaya ko so biyu nake duba daftarin kuɗi na a wata. In ga nawa, nawa, nawa, nawa na kashe da kuma nawa ya shigo da kuma nawa ake bi na bashi idan akwai bashi. Amma dai so da yawa gaskiya babu bashi. Saboda haka eh ina duba daftarin kuɗi.

Wani irin yanayi kake fi so? To yanayin da zan ce na fi so shine yanayin sanyi. Na fi son yanayin sanyi fiye da zafi. Kuma zan ce tsakanin su dai irin yanayin da ake yi idan an yi ruwan sama. Ba sanyi ba, ba zafi ba, amma dai yafi shiga sanyin akan zafi. Irin yanayin da na fi so ke nan.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? To, yadda muke aiki tare da ƙungiya shine a kowane ƙungiya dai yakamata akwai oga wanda ke tafiyar da ƙungiyar. To idan akwai oga ko wanda ke tafiyar da ƙungiyar, zamu bi shi ne yanda ya ce muyi zamuyi, mu kuma dai mu bashi shawara sai muyi aikinmu yanda ya kamata. Idan aka bamu aikin yi muyin shi tsakanin da Allah muyin shi da gaske kuma muyin shi da kyau. Haka dai muke aiki tare da ƙungiya.

Kana cimma manufar tallace-tallace? A'a, ban riga na cimma manufar tallace-tallace ba. Da saurana, da saurana gaskiya. Abin da aka ce in sayar shine turaruka. To, tallan da nake yi, turarukan ya samu mutane da yawa amma mutanen da suka sissiya basa da yawa. Saboda haka da saurana kafin in cimma manufar tallace-tallace.

Yaushe kake cajin wayarka? Lokacin da nake cajin wayana sai banda caji a wayan. Ni ne ina cikin mutanen da sai wayan ya kusa dauke wa, ina cikin mutanen da sai wayan mu ya kusa dauke wa muke caji. Amma mutane da dama da wayan su ya sauƙa da hamsin ko zuwa ashirin, za kaga sun je sun saka a caji. Wasu ma ba mata saukan wayan su bane. Wasu suna, suna caji ne ta kan lokaci. Wani zaka ga kullum karfe biyu yake sa wayan shi a caji, wani da sassafe, wani da dare. Ni dai gaskiya kawai duk wayan, duk sanda wayana yayi ƙasa a caji a lokacin nake sawa. Kuma sai wayan ya yi ƙasa sosai.

Kana da manufa na wata-wata? To, wannan manufa na wata-wata, eh, na kuɗi ke nan ko kuma na rayuwa dai gaba ki ɗaya. Idan dai na kuɗi ne ban da wani manufa. Duk kuɗin da ya shigo ya shigo. Saboda haka ban da wani manufa na kuɗi. Amma dai idan na, idan na jiki ne zan iya cewa akwai, akwai motsa jikin da nake so in yi. So, so uku a sati na wata ko kuma zan iya cewa gaba ki ɗaya ina yi kullum na wata ɗaya ko ina fita gudu na wata ɗaya. To irin wannan dai ina da su na wata-wata.

Nawa awowi ka ke kallon wayarka? To awowin da ni ke kallon wayana shine awa shida. Idan aka tura mun, a, wayana na tura mun, a, awowi nawa nake kallonta kullum, tunda iPhone ne da ni yana tura mun irin wannan abun kullum. Na san Android ma tana turawa. Saboda haka kullum dai ina ganin awa shida zuwa awa bakwai amma ina so in rage wannan awoyin Ina so in rage kallon wayana zuwa awa huɗu zuwa awa biyar.

Yaya kake yanke shawara a aiki? To ni yanda nake yanke shawara a aiki shine bana bada shawara sai akwai matsala. To idan na san matsalar zan duba me ke kawo wannan matsalan. Idan na duba me ke kawo wannan matsalar sai in tambayi kaina me za mu iya yi yanzunnan. Yanzu a haka mu samu cin wannan matsalan. Mu samu mu, mu, mu iya, mu iya warke wannan matsalan. Sai idan na samu wannan sai in bada shawaran akan abin da za mu yi, in ce ga abin da za mu yi yanzunnan. Sai mu yi shi. Sai haka dai nake yanke shawara a aiki.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Yanda, yanda mutum ke gina dangantaka na kasuwanci shine huɗɗa da mutane. Kai huɗɗa da mutane tareda gaskiya. Idan kana da gaskiya kuma kana da adalci kuma kana huɗɗa da mutane yanda ya kamata, za ka gina dangantaka. Kuma mutane za su ji daɗin wannan dangantaka. Haka de ake gina dangantaka ta kasuwanci.